To, wanne irin wasa nake yi a waje? Abu na farko da zan faɗi shine ni namiji ne. So ina wasan maza. Kun gane wasan da maza suke yi shi nake yi. So wasa kaman buga ƙwallo. Wasu lokaci ina buga ƙwallo amma buga ƙwallon ba son shi nake sosai ba. So ba na buga ƙwallo kowane lokaci amma akwai wasu wasa da nake yi da na fi so in na fita waje. Kuma na ɗaya shine badminton. In na fita waje in na kama badminton wallahi tallahi ina gaya maku, baku gane ni, baku gane ni wallahi. Na biyu shine ina buga volleyball. In na kama buga volleyball wallahi an san ni, an san ni a fili as, as, as star player. Gane. So, abun ne. To, suna dai da yawa. Ga shi nan ina kan koyan table tennis, ina kan koyan bad-- eh, lawn tennis, ina ma kan koyan javelin. Su dai su dauke ni in buga masu wasa a waje.

To, to, to, to, to, to, to. Abu na farko da zan yi tambaya shine ina aiki? Ai shine kafin ka tambayi mutum, ya dangantar sa da abokin aikinsa dole ka yi tambaya ko ma yana aiki ko bai aiki. To, baka san wannan ba me yasa ka tambaye ni tambayan nan. Ma dai bari mba da amsa. Dangantar na da dangantaka na da abokin aikina yana da kyau, gaskiya yana da kyau. Ba mu da matsala, ta juna in, in muna in kuma ba mu da matsala ba za mu yi magana ba. E wasu lokaci mutum ba, bai, bai jin da yin magana, wasu lokaci yana jin da yin magana. To dole ne, dole ne, dole ne ace dangantar mu yayi kyau dan.

To, a cikin aiki dole ne a ce akwai ingan-ingantawa, wato a ce abubuwa suna ƙaruwa, suna girma tawa. So, yanda nake inganta aikinmu shine ina aiki muna, muna da haɗin kai da, da ma'aikatana kuma da, da, da masu aiki da ni. Muna da haɗin kai, muna magana da juna, muna aiki tare. Kuma ina ƙoƙari na in zo aiki da sauri lokacin da aka ce na zo saboda dan yana nan. Kun gane ko?

Tambaya mai nauyi damuwa a aiki ba matsala ba ce. Yadda kake magance ta ne matsala. Ka zauna, sannan sai zai warware. Yaya nake magance damuwa aiki? Da farko bari mu fitar da ƙarya. Ba na jin damuwa. Ƙarya ce. Duk mai aiki mai nauyi yana jin damuwa. Tambayar ita ce shin damuwar ce ke sarrafa ka ko kai ne kake sarrafa ta? Mataki na na farko ina bambance ainihin damuwa da hayaniya. Ba duk abin da ke damunka ya cancanci hankalinka ba. Ina tambayar kaina shin wannan matsalar tana da tasiri a wata ɗaya da uku? Shin zan iya magance ta yanzu ko hayaniya ce kawai? Idan hayaniya ce ina watsarwa. Idan matsala ce ta gaske sai na shiga aiki. Yawanci mutane suna gajiya ne saboda suna daukar duk abu abu da muhimmanci. Wannan kuskure ne. Mataki na biyu ina rubuta komai. Damuwa a kai tana girma. Damuwa a takarda tana raguwa. Ina rubuta abin da ke damuna, abin da zan iya yi, abin da ba zan iya yi ba, abin da ba zan iya sarrafawa ba na bar shi. Abin da zan iya na sa masa lokaci. Mataki na uku ina maida damuwa aiki. Damuwa bata so zama a zuciya. Tana so ta koma aiki. Maimakon ina damuwa da wannan sai in ce mene ne ƙaramin mataki na gaba? Ko da mataki ɗaya ne ƙanana. Kira, rubutu, gyara abu ɗaya. Aiki yana kashe damuwa. Mataki na hudu bana daukar komai da kaina. Babban kuskure a aiki komai laifina ne. A'a ba duk kuskuren mutane naka ba ne. Ba duk sakamakon mara kyau naka ba ne. Ina daukar alhaki amma ban ɗauki laifa na zuciya ba. Bambanci ne. Mataki na biyar ina sarrafa jiki kafin in kafin in sarrafa tunani. Jiki da kwakwalwa abokai ne. Idan baka hutawa, baka cin abinci da kyau, baka mota jiki to tafiya ko tafiya dama damuwa za ta ƙaru ko da aikin bashi da yawa. Wani lokaci matsalar aikin ba ce gajiya ce. Abin da abin dan ban yi ba. Oke abin da ban yi ba ba fake fake da damuwa da aikin to ni da nagaji.

Ko wane lokaci a shekara na ke so, ko wane lokaci. Don an ce mutum yana da rayuwa, yana da bege. To, indai ina da rai kowane lokaci na shekara ne yake so. Amma na san dai abin da ya sa kukayi tambayan nan kuna so ku san lokacin da mutum yake so ko ya fi so a cikin shekara kuma zan gaya muku ba zan boye muku ba. Zan gaya muku inda yake. Yanzu akwai lokacin da aka ce dashi sabon shekara. Ranar sabon shekara shine ranar farko na shekara kuma ranar farko na watan Janairu. Ranar nan yana da kyau saboda ranar ne mutum zai zauna ya yi lissafi, ya, ya, ya, ya shirya abubuwan da zai yi cikin duka shekarar. Kuma ranar yana da kyau mutum yana iya shiri, ya yi, ya yi, ya yi abubuwan da ya kamata ya yi. Na biyu akwai Easter shine wanda yake faruwa March. Lokacin ne da muna cin abinci, muna raba abinci, muna ba ma kanmu abinci. Kai abin dadin a cikin shi ne abinci. Dole ne mutum ya yi ta cin abinci a rayuwarsa. Ya na da kyau. Na uku shine Kirsimeti. Disamba ranar ashirin da biyar na Disamba. Ranar nan na da kyau dan shi ma ana rarraba abinci kuma ana rarraba naman ka, to, to kaza ne, rago ne, naman shanu ne, naman turkey ne. Ana, ana rarraba namomi. Muna cin abinci ga mai a baki. Lokacin nan yana da kyau. Kuma akwai lokacin Sallah. Ranar ne da ’yan’uwan mu musulmai suna raba abinci, suna ba mu, muna karɓa, muna ci, muna koshiya. Suna hada da kunu, da zobo, da cin-cin. Kai abubuwa da yawa bari in gaya muku. Gwarin da mama ta kawo awara kuma kun san ina son awara.

Eh muna samun horo a wurin aiki. Kuma gaskiya yana da kyau a, a ganina. Abun kenan ya danganta da, da, da ya jawo horon. Horon nan ba kullum ake ba shi ba, kuma ba kowane lokaci ake ba shi ba. Amma in mutum yayi kuskure, mutum yayi abun da bai kamata ba, mutum an, an, an, an, an ba shi warning ya, ya, yana, yana, yana kan ƙara yin kuskuren da, da ya fara yi kuma an mai warning ya ƙi ji, dole a mashi horo. Eh muna samun horo a wajen aiki. In ka yi raini wa shugabananka za ka samu horo. In ka yi, in ka yi faɗa ko ka yi zagi, ko ka zage mutanen da kake aiki da su, gaskiya za ka samu horo. Kuma ka yi sata, ka ɗauka abun da ba naka ba, ana ma iya ƙorinka gaba aiki ɗaya daga aikin. Hakan so dole a yi horo kuma ana ba da horo sosai a, a, a wajen aiki, ana ba da shi, ana ba da shi sosai. Ko kai ma ana iya ba ka horo.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Akwai hanyoyi da yawa da yawa da mutane suke iya biyan kuɗi amma akwai wanda yafi sauki kuma biyan ta waya ne yafi sauki. Akwai su cash apps da yawa da mutum zai iya ya biya kuɗi. Wasu lokaci mutum yana iya biyan bashi ko, ko yayi aro na, na, na, na waya, wato airtime. Sai ya, ya, ya sa kuɗi ya biya ta waya. Wasu lokaci mutum ya so ya siya abu a, a kasuwa sai ya je da waya sai yayi transfer. In yayi transfer sai ya biya sai ya karɓi kuɗin shi. Haka akeyi, haka akeyi. So mutum yana iya biyan kuɗi ta waya kuma ina biyan kuɗi ta waya amma ba wani lokaci ba dan saboda wasu lokaci mutum yana neman data kuma in babu data ba a iya abubuwa online. Wasu lokaci kuma ana amfani da USSD wato ayi ta dialing code kawai in aka dialing code sai options su fita, options su kafita sai ka, ka biya bukatan ka. Ka, ka selecting option bi, ta bi da bukatan ka, ka gane.

Ina rike lema lokacin ruwa. Ina rike lema lokacin ruwa. Dole ne mutum yayi ta tafiya da lema lokacin ruwa saboda mutum ba Allah ba ne. Mutum bai san lokacin da ruwa zai faɗo ba. Umm, kana iya tamba, kana iya tafiya ka fita gida ba za ka san lokacin da ruwa zai kamaka ba. Wasu lok-- dole ne mutum ya rike lema a kan shiri. Don gaskiya, in ruwan sama ya buge mutum yana iya bace kayansa, yana iya bace jikinsa, yana ma iya sa mutum yayi ciwo. Ga k--ka ga kayayyakin kasuwa, ga su kuɗi, ga mene ne da mene ne. To in mutum bai da mota ya kamata a ce yana da lema. Don ko mashin ma, mashin bai iya, mashin bai iya, bai iya kare mutum daga ruwa. To dole mutum ya ne, ya, ya, ya nemi lema, yayi ta, yayi ta riƙewa yana tahiya don bai san lokaci, lokacin da ruwa zai faɗo ba. Kuma ko da ba ruwa ba, ka san wasu lokaci in ranan nan yayi zafi, dole mutum ya rike lema, yayi ta tafiya da shi, in yayi tafiya da shi, yayi tafiya da shi, yayi tafiya da shi sai ya kare shi daga rana.

To tambayan nan gaskiya tayi nauyi. Gaskiyan shi ne hutu na da kyau amma kuma ba hutun ba ne kawai. Akwai inda mutum ke ciyar da hutu da yake sa hutun ya zama hutu na ƙwarai. Mutum yana iya zuwa yayi tafiya ko yaje gida daga wajen aikin sa yaje ya zama da iyayen sa ko iyalinsa inda yana da gidansa su zauna su ci abinci tare, su huta, su fita tare su ɗan ji daɗi. Yawancin lokaci mutum yana iya tafiya kawai yaje wasu vacation, yaje wasu country daban daban, in ya je wajajen nan zai je yayi hutu dan ya canza environment za ka gani hutun nan ya ciyar da shi sosai. To abun ke nan.

To, akwai ire-iren wasa da yawa amma zan gaya muku ne wanda na fi so. Akwai wasa ire-ire da yawa da ni ke so. Na daya shine ƙwallo, wasan ƙwallo. Ina son ƙallon wasan ƙwallo saboda yana da dadi kuma yana sa mutane su, su zauna tare a zumunci da hadin kai su kalla match ko yarennda basu yarda da juna ba suna zama su kalla match. Shi yasa ni ke son ƙwallo kuma ba kowane irin ƙwallo ba ina ƙallon su. Afcon ina ƙallon su, Champions League kuma ga su strong, strong clubs a Champions League kamar su Man Utd, su Chelsea, su Arsenal, su Real Madrid, su Barcelona, su Man City, su Liverpool, su Bayern Munich da sauran su. Shi yasa ni ke son wasan ƙwallo. Banda wannan kuma ni ina son basketball. Basketball shi ma wani game ne da yake sa mutane su zauna tare a zaman lafiya suna ƙwallo. Ba kamar ƙwallon ƙafa ba wannan suna amfani da hannu ne. Shiyasa ni ke so kuma wanda abinda nafi so a basketball shine su three pointers in nan da wa su slam dunks su. Gaskiya ina son su. Sai kuma bayan wannan akwai chess. Ina son buga chess sosai, ya in zama kamar da su Magnus Carlsen da su Hikaru da su, eh, Singh da sauran su. Gaskiya ina son buga chess sosai. Yana ƙara wa mutum ilimi, yana sa mutum ya zauna yayi tunani, ya, ya, ya, ya yi, ya yi, ya yi calculating, ya yi lissafi inda zai ci nasara ga opponent nashi. Bayan chess kuma na so buga scrabble. Akwai scrabble wannan shi ne wasan turanci inda mutum ke jera kalmomi ya arrange nasu in inda zai iya fitar da kalma kuma suna bada point, point. Wannan ma yana sa mutum ya yi tunani kuma ya sa ya, ya, ya, ya ƙara fahimcewarsa da, da, da kalmomi kuma inda zai iya amfani da su. Ina son scrabble, ina son monopoly don wancan yana koya ma mutane inda za su yi business, inda za su yi kasuwa, inda za su zama entrepreneur, in, inda za su yi gini, inda za su koyi exchange, su koyi kasuwa na ƙwarai. Ina son monopoly saboda kamar wata ƙaramin kasuwa ce kamar wanda ke cikin duniya. Bayan da haka kuma ina son badminton saboda racket in bai da nauyi, ƙwallon ma bai da nauyi amma ko a haka yana iya sa mutum yayi gudu, ya, ya dan samu ƙarfin jiki. Duk abun da zai sa mutum ya yi motsi, ya dan jijjiga jikinsa, ya don yi exercise, ya ƙara mashi ƙarfi, ya ƙara mashi lafiyan jiki. Ina son shi, ina son badminton shi ma. Banda haka kuma ina son wannan me ake ce da shi? Ina son ludo. Gaskiya ni ma na iya ko da shike shi ma wani bi da, da sa'a ne ba game na ƙwarai ba ne amma duk da haka ina son shi don saboda anticipation da murna da yake kawo wa. So ina son su games in nan da yawa. Ah, me kuma ina son whotes cards, card games in nan, game na kati. So in na samu irin wasan nan, wasan kati za ka gan na yi shi, na yi shi, na yi shi, na yi shi sosai ga mutane da yawa daban daban su zauna suna buga wasan kati. Akwai su jackpots da sauran su. Gaskiya ina son wasan kati sosai, sosai. Eh.

Kambus, aye, yaji ne, wata irin kayan abinci ne da, da yake sa abinci ta yi daɗi. Yana sa marmari a cikin abinci sosai. In akwai yaji a cikin abinci, gaskiya, da wuya ka ga abinci ya yi kyama. So, eh, ina son yaji a cikin abinci. Duk abin da za ka ba ni, in ba dai abin da mutum zai sha ba ne, ko irin abin da dai ba a sa yaji a ciki. In dai asalin abinci ne na korai, na fi so ka sa mun yaji sosai, sosai, sosai a cikin abincin. In za ka ba ni tuwo ne da miya, ya kamata a ce akwai ji yaji sosai a cikin miya. Ko da wane miya ne. Duk, in dai, in dai miya ne mai kyau, mai kirki, ina so in ji, na ji yaji a ciki. Ban da haka, akwai abin da ake sussoyawa, abin da ake toyawa. Ka ga, in ka ba ni irin abun nan ba yaji, gaskiya ina ci amma ba zan ci sosai ba kamar inda in akwai yaji. Dan yaji yana sa abin ya ƙara daɗi. Kuma yaji yana ba wa mutum mamarin cin abu. Matsalar da yaji shine in ka raci yaji, ka ajiye ruwa kusa da kai, dai yana iya sa, eh, mutum ya fara tari ko ya fara chokin. Amma dai in har dai akwai yajin kuma akwai ruwa to ka ga komai ya, ya, ya daidaita hakilan komai ya zama daidai, kun gane? So gaskiya ina son yaji sosai a cikin abinci na. Kuma ban da haka ina so yaji kuma a cikin shinkafa, balle shinkafa. In ka yi shinkafa ba ka sa yaji, to miye amfanin shinkafan? Shinkafa ne abinci da ina ganin kamar an yi shi ne saboda a haɗa shi da, da abu mai yaji a ciki. In za ka yi jollof rice ne, za ka yi fried rice ne, to babu yaji, to ya mutum zai ci? Kuma in ba ka so ka sa abu yayi, ka yi abinci yayi zafi ko ba ka so ka sa yajin a cikin abinci, kana iya ka yi sauce daban saboda in mutum ya-- akwai masu ciwon ulcer kun ka gane. So in mutanen nan ba su iya cin yaji, so in za ka yi abinci haka nan sai ka yi abincin ba yaji amma kuma sai ka yi sauce saboda masu son yaji su iya ɗiba su ci. Wannan matsala ne da na saba gani a kan cin abinci. To in mutum bai iya samun nashi da bamfur, ya ze yi? Eh, ya ze yi?

To, nisan da zan iya tafiya da kafa gaskiya, ban dai taɓa na zauna na measure na shi ba amma dai ban taɓa na zauna na gwada shi ba. Sorry amma ban san, so bazan iya in gaya maku daidai gwadawan nisan da zan iya tashiya amma dai na san ina takawa sosai, sosai. Bari in ce zan iya takawa har zuwa five kilometres wasu lokaci gaskiya, gaskiya ina takawa sosai. Da ni na gan takawa yana da kyau. Mutum zai je wani wuri ba kullum ba ne sai ya hau mota ba ko sai ya hau mashin. Bari in ce zan iya takawa har zuwa five kilometres wasu lokaci gaskiya, gaskiya ina takawa sosai. Dole ne mutum ya dan jijiga jikinsa yayi tahiya yaje wani waje ya dawo kuma inzaka yi tahiya da nisa kayi tahiya da nisa jikinka ya dan jijiga ya jijiga koda zaka gaji yafi zama waje daya ko jin dadi don takun mota ba jikinka ke motsi ba motan ke motsi kai kana zaune waje daya kawai motan yana jin dadi kai kuma kana jin jiki dole mutum ya dinga dan tahiya so ina tahiya zuwa wajaje masu nisa wajaje madu nisa wasu lokacin in fita kawai infara tafiya badan ko wane abu ba kowai dai mutum dai yayi tahiya jikinshi yaji dadi shima ya dan ji dadi kagane koh ina tafiya gaskiya mai nisa wainsu lokaci har five kilometres nike kaiwa indai in ina tahiya.

To, to, to, to, to, to, to, to, to. Ai babban nasarar da muka samu a aiki, to bari in gaya muku dai. Aiki na dai ba abin da muke son muke magana a kan shi ba. Amma dai bari in gaya muku, mun ci nasara inda mun ƙara son juna, inda mun ƙara samun haɗin kai, inda mu ka ƙara samun kuɗi, inda mun,. Mun, mun, mun, mun kare ganeaiki, mun gane wasu lokaci kuɗi zai karu, wasu lokaci kuɗi zai ragu. Abun ne ba, kasan rayuwa sama da ƙasa ne ba, kullum yake zuwa abu mai daɗi ke zuwa ba. So wasu lokaci, wasu lokaci tsami, wasu lokaci daɗi gaskiya.

To, to, to, to, to. Kuɗin wutar lantarki a wata, wasu lokaci ya danganta da wata ne, da watanni bida irin wutan da kake amfani da shi ga wata. Saboda haka ban iya gaya maku daidan nawa ne kuɗin wutar lantarki. Akwai, akwai, akwai kwanakin da zai kai, akwai watan da zai kai dubu biyu, akwai watan da zai kai. Kun gane? So abin ba wai guda ɗaya ba ne, tunda dai bi da inda mutum yake amfani da wuta ne. Kun gane? So ban san ko nawa ne ba ku-kuɗin, kuɗin wutar lantarki ga wata. Amma, amma dai zan iya ce maku duk, duk wutan da mutum ya gan zai iya amfani da shi watan da ya fita, zai iya san nawa ne zai ajiye ma watan da zai shiga. Kun gane? Mutum yana iya planning, yana iya tari, ya san nawa ne zan ajiye. Wasu lokaci mutum ya don ajiye dubu goma zuwa dubu ashirin, haka yana iya rufe shi har zuwa wata biyu ma wasu lokaci in mutum ya iya manage. Amma ka san mutum ba mutum, Allah kawai ya san gobe. So mutum bai san abin da zai taso ba ya sa shi yayi amfani da wuta fiye da inda yake amfani da shi dama. Abun da dai zan faɗa kenan.

So tambayar nan gaskiya tana da nauyi, inda mutum ke son zama shi zai, zai, zai shafe rayuwansa kuma zai shafe kyau rayuwansa. So wannan ta- bani. Zama inda kalma ce wanda in mutum ya zauna yayi tunaninsa zai, zai san tana da nauyi ba wai ganin ido kawai ba ne ba. Maganan nan, kalman nan-- in zan yi magana a kan inda ni ke son zama ko yadda ni ke son zama, gaskiya ba mu iya ƙarewa. Minti biyar wannan da kuka bani ba zai yi ba. Amma dai bari in ce haka nan. Inda ina son zaman rai da hankali, zaman lafiya ni ke so. Wato ina niman abubuwan da za su sa rayuwana su yi laushi, su yi, su yi smooth ba da rikicewa ba. To in zan gina gida, dole in nima wajen da ba a rikice-rikice, inda mutane suna da kai kuma suna da ilimi ba jahilci ba, inda dai ba bu irin hatsari-hatsari nan da ke kama mutane, inda dai za a samu zaman lafiya. To zan samu irin wajen- inyi furnishing nashi ni inda ni ke son gidana. Zan so in yi zama a gidan da aka yi painting nashi fari, farizat, farizat aka na ƙara wani colour shine gold. In kuma aka ƙara gold to ta ƙare gani inda zai dai ko, ko colour ma ta nuna zafin zaman lafiya. Banshin haka, ina so in zama, in yi zama a inda babu surutu da yawa. Ban son surutu. Ina son waje mai shuru shuru inda dai kowa zai iya natsu ya yi aikinsa a cikin ɗakinsa ba tare da damuwan, wai eh wani zai dame ka ba ko wani ba zai dame ka ba ko wani abu zai taso ko ba zai taso ba. Ka san wa'insu lokaci wa'insu irin aiki mutum yana neman wajen da, wajen da yana da, yana da shuru, wajen da yana da, yana da natsuwa, kagane? So irin wajen ne, irin zaman nan ne ni ke so. Kuma in a gida na zan so in samu mota saboda ba na so ina gajiya da kai na wasu lokaci. Don ka san wasu lokaci mutum ya gaji ba sai ya fita ya kama tahiya ba kuma mota ma ta fi ƙare mutum ga rana, ga, ga wahalolin rayuwa. Wasu lokaci kuma yana da kyau mutum ya ɗan fita, ya ɗan yi tafiya, ya ɗan zagaya da, ya ɗan, ya, ya, ya ɗan taka da ƙafanshi, ya ɗan zagaya angwa, ya gaida mutane, jikinsa ma ya jijiji-jidadi. Amma ranan ma, ranan- dole mutum ya haɗa ƙafansa da mota ba, ba dai kaɗai ba. Irin zaman nan ne ni ke so kuma irin zaman da ni ke so kuma dole ne akwai kuɗi a cikinsa. Saboda in akwai kuɗi mutum yana iya siyan abin da yake so. Ko da abinci- eh, ko da saboda in kwanaki suka zo ba dole sai ya ƙara fita ba. Kuma ga, ga batun kaya, ina so in zama da, in, in, in, in yi irin zaman da akwai kaya kala kala da yawa, masu kyau, masu quality mai kyau, irin wanda ba za su lalace ba. Za su tsaya har su ci kuɗinsu. Ba wanda mutum zai je ya siya ba bayan kwanaki nawa ta ɓace, bayan kwanaki nawa ta ƙare. Kun gane, to ni ina so ne in zauna, in yi, in, in, in yi tare, in san, eh, irin abin da ni ke so a gida na ke nan. Kuma indai na same shi haka nan gaskiya zan ji daɗi. Gaskiya, gaskiya, gaskiya zan ji daɗi. Kuma, ni kuma zan iya yin, zan so in zama da matata da yara ta. Ina so in zama da matata, ina so in zama da yarata, in san, eh, ina da family nawa, ina da iyali nawa. In zauna da su mu ji daɗi, mu ji daɗi, mu ji daɗi, mu san, eh, rayuwar mu ta tattance.

Ina share kura ga, ga rana kaman sau uku haka nan, don kasan in dai za ka bi- na ƙiyi, tsare aƙi ƙa ce to. Ni gaskiya zan yi shara yau da safe, da safe, kila anjima kuma da yamma in yi shara ko kuma in kana iya ma ka yi da safe, da rana kuma da yamma. Amma sharan nan kullum, kullum gaskiya bai da kyau kuma wasu lokaci yana sa mutum ya dan kamin mura ko tari wasu lokaci. So ba lalle bane sai mutum yayi ta yi shi da yawa ba. Irin wannan sai mutum ya yi shirya inda zai yi shi, inda zai, zai yi kyau, inda zai, zai, zai, zai amince, zai dace. So a cikin rana gaskiya shine ina yin shi kamar sau biyu ko, ko sau uku wasu lokaci amma at least dai sau biyu. Na yi shi sau biyu na san eh gida na dai za ta yi fiyes, fiyes, za ta yi kyau kuma mutum bai damu da kura ba ko wani ciwo ya kama ni. Hmm.

Ina amfani da kunnen waya mana. Ina amfani da kunnen waya tau. Ba amfani da kunnen waya ba. Me zan yi amfani da shi? Dole ne a ce waya tana a kunne. Ga shi ne, ina amfani da kunnen waya.

Ai ranar da za a biya albashi ranan ne da zan mutum zai ji daɗi saboda ka san mutum ya yi aiki, ya yi aiki ga wata, ya yi aiki yana jiran albashi. Mutum a cikin mutum Allah ya yi sa'in da dole ne mutum ya ji daɗi. Ka san mutum ya yi aiki yana so ya gan riban aikin da ya yi. Lokacin nan, lokacin biyan albashi mutum yakan ji daɗi saboda ranar ne zai ci riban duk aikin da ya yi a cikin wata kuma akwai bukatu da yawa da ya i ijiye da ya ce zai biya da kuɗin nan, kuɗin nan tana zuwa za su biya bukata. Amma kuma wasu lokaci ba kullum ba ne mutum ke jin daɗi ba. Ranar da ake biyan albashi saboda ka san bi-- in mutum yana cikin matsala dole ne ka gani ko yana, ko ya karɓi bashi ne ko yana bin wani kuɗi. Dole ne an biya albashi yanzun ya biya. Kuma in kuɗin nan tana da yawa tana ma iya kwashe mai albashi. Cas, shi ya sa haka ce karɓan bashi bai da kyau don bashi ke cin albashi. Kun gane? To shi ya sa na ce haka na so ba kullum ba ne mutum ke jin daɗi ba. In kana da bashi ai dole ya ka biya. Ko da shi ke mutum yana karɓan bashi ne domin yana da abun da ya kamata ya yi ga wata da kuɗin shi bai riga ya zo ba. Amma kuma ranan da kuɗin ta zo zai biya bashi kuma ba zai ji daɗi sosai ba. Amma kuma mutum da bai da bashi kawai dai zai ji daɗi saboda akwai abubuwa da yawa da ya riga ya lissafa zai yi da kuɗin, kuɗin tana zuwa sai ya yi su kuma ya sa shi ya ƙara girma. Wansu lokaci ya yi amfani da shi ya siyi abinci, ya siye su kayayyaki, ya siye su kayan miya, ya siyo kayan gida, ya ba ma budurwan shi ko ya ba ma matan shi ko yaran shi. Kun gane? Kuma in kana da, da, da kuɗin gida, abubuwan gida da ya siya ko wasu, wasu, wasu abubuwa ne da zai biya kamar kuɗin wutan lantarki, kuɗin ruwa, eh, kuɗin, kuɗin tax ko abubuwa, abubuwa dai da yawa. Dole ne mutum ya ji daɗi ranar da ana biyar albashi. Kuma in aka biya mutum cikakken albashi daga murnan shi ya ji daɗi kuma in ya, albashin ya ƙaru saboda aikin da yake yi ko kuma lokaci ya ɗan wuce ya ɗan, ya ɗan ai ka ga dole ne, dole ne irin, irin wannan mutumin ya ji daɗi saboda yanzu kuɗin shi ya ƙaru kuma yana nufi ku ka san kuɗi ma ƙarfi ne, kuɗi ma yanayi ne inda mutum yayi, ya siye, ya siye abun nan, ya siye abun da yake so. So aishi ne. To umm maganan da ni ke da shi kenan gaskiya ran da ake biyan albashi gaskiya akwai daɗi da murna da yawa, da yawa, da yawa ina gayama ku, da yawa. To ashe abin da zan gayama ku kenan bari in tsaya haka nan na gode.

To, ya danganta da irin sakon da zan, zan so in tura. In zan, in zan so in tura wani irin sako ne ko, ko sako ne kamar files ko PDF ko in zani yi, dole ne in yi amfani da su WhatsApp ko su Facebook. Don suna da izini da mutum zai iya, suna da hanyar da mutum zai iya tura irin abubuwan nan. Amma ka gan irin messaging apps in nan na tura normal message ko sako, ai wannan daban ne. Ba abin da za ka iya tura ma de sakon da ka yi typing ba. To dole ne ka san irin sakon da kake so ka tura kafin ka sa, ka zaba irin app da za ka yi amfani da shi ka tura sakon. Abin da nike da shi, in ce kenan.

Eh ina cin citta a abinci. Cita yana da kyau. Citta kayan abinci ne wanda in ka sa gaskiya yana da mahimmanci. Balle zafi ka san wasu lokaci mutane ba su son su yi amfani da barkono ko yaji amma citta yana da zafinsa ba, ba kamar na yaji ba ka gane. So in ka yi amfani da citta yana ma yara, yana ma da kyau, yana share murya, yana ƙara ƙarfin jiki, yana ƙara ƙarfin ido, yana ƙara abubuwa da yawa. So citta yana da kyau kuma ina cin citta a cikin abinci. Abinci kaɗai ba har cikin shayi. In sha shayi zan sha ci-- zan sa citta in sha. Citta wasu lokaci an haɗa da garlic a cikin abinci. Gaskiya su biyun nan suna da kyau kuma suna ba ma abincin dandano mai daɗi, ya ba shi kamshi, mai daɗi, ya ba shi daɗi, ya ba shi taste mai daɗi, mai kyau, mai ƙarfi, mai kamshi ka san eh wannan abincin abincin ƙwarai ne gaskiya. Citta yana da kyau. Wasu lokaci in sa shi a cikin miya, wasu lokaci in sa shi a cikin jollof ko fried rice kun gane ko in zan dafa nama dole ne a don sa, eh, eh cittaa da garlic. Yauwa.

To, to, to, to, to akwai malamai da yawa da nake so amma wanda dai na fi so shine malamina Yesu wanda ke koya mun abin da nake so in sani batun rayuwa, batun son Allah. Yesu malamina ne in ya koya mun zan ji zan fas, zan, zan saurara in ji, in bi shi, ya koyay kuma ba abu guda yake koya mun ba, yana koya mun inda zan yi aiki, yana koya mun inda zan dan bauta mashi, yana koya mun inda zan, zan, zan, zan yi zaman lafiya da, da yanuwayena da, da, da, da, da, da ko abokan gaba na ma duk yana koya mun, yana, yana koya mun inda zamuyi zama dasu. Yana koya mun komai da komai akan rayuwa, inda zan yi in samu kuɗi, inda bazan cuce mutane ba, inda bazan ci abun da ba nawa ba gaskiya Yesu yana koya mun so shine malami da na fi so. To in aka, aka ce mun in zaɓi malamin da na fi so gaskiya shine malamina kuma na gode masa damin koyaswa da yake mun kuma yana nuna a rayuwa ta. In dai kowa ya yi abin da ya ce ya yi ko abun da Yesu ya, ya, ya, ya faɗa duniyar nan za ta zama abu mai kyau, abu mai kyau don wasu lokaci matsalolin mu ba daga, daga wani ba, ba, ba, ba daga wani ba ne yana fitowa daga mu ne, mu ne matsala. In mutum zai iya, in mutum zai iya ya, ya, ya, ya ajiye ƙyan shi gefe ɗaya wasu lokaci za ka gan kowa zai samu amma in kullum mutum yana so ya samu, ya samu. Ai ka ga, ga ba, ba riba. To mutum da abun da ke koya mai rayuwan shi shine kan shi. Ai bazai yi girma ba don bi da son da yake yi ma kan shi kuma bai kamata ya so kan shi haka ba. To Yesu ne malamina kuma in ya koya mun ina ji. Yesu yana koya mana abun gaskiya, yana koya mana abun da zai, zai kwana, abun da ba zai lalace da wuri ba, abun da gara ba za su iya ci ba, abun da dai yana nan har abada yana nan kuma yana koya mana cewa mu bi shi kuma yana da ceto kuma zai, zai, zai, zai dawo ya ɗauke mu a watarana in mun yi abubuwan da ya ce mu yi don irin wajen da zai kai mu. Na wassu irin mutane ne kuma zan je wurin da shi in yazo in Allah ya yadda.

Eh ina kwana a ciki ba a waje ba. Ina kwana a ciki kuma kwana a ciki yana da kyau. Bai kamata a ce mutum yana kwana a waje ba, sai dai in babu wuta sai dai akwai zafi ko mutum ya dan yi ta hiya kwana a waje. Kila su sa mosquito net sai su kwanta a waje su yi kwana. Amma kagan kai da kake birni dole ne ka yi kwana a ciki. In kana da fan naka da su, kana da fan kanka da su, AC da kayan da zai sa wa gidan yaɗanyi sanyi kaɗan kana iya kwana to eh ina kwana a ciki kuma na fi so inyi kwana a ciki saboda sauro dan saurannan in suka biya ma mutum in suka haura wa mutum gaskiya suna ba ma mutum malaria kuma malaria bai da kyau. Koda shi ke malaria bai kashewa da wuri haka nan ma mu a nan 'ƴan Afirka amma duk da haka, yakamata a ce mutum ya yi hankali da shi don to mutum bai san ko abin da yake jikin shi ko ba sai ya je yana ƙaro kwana cikin gida dole ne za ka kwana ranka a kwance. Dan in ka kwana a waje wasu lokaci zaka iya gani a zo a sace ma waya ko wani abu kamar maciji yazo yacije ka ko kunama ko abubuwa da yawa dai da ka san dai Afirka mike. To Afirka kuma su muna da dabbobi kala kala kalan masu yawa masu ji ba mutane ciwo sosai. So dole ne mutum ya duba kan shi ya, ya, ya, ya, ya, ya yi ayyukan da zai, zai, zai kare shi daga irin wannan hatsarin. So dole ne mutum ya kwanta a ciki dan gaskiya yana da kyau. Kuma kwanta a ciki kuma ya kwana a cikin gida kuma yana da kyau balle a rana a, a, a lokacin safe da ranan nan da ke, da, da, da ke, da ke bugun mu gaskiya bai da kyau kuma yana iya kuma cancer bai da kyau. So dole ne mutum ya zama a cikin gida kuma wasu lokaci in ka fita waje zaka haɗu da su hayaki abubuwan dai da suka yi suke bata iska kuma kana iya kai, kai nu fashin su kuma zai iya bata ma lungs kuma da, da wasu kayan jikin ka. So dole yafi kyau ka yi, ka yi zaman ka kawai ka yi kwanan ka kawai cikin gida. Kai kwana haka sai ka gan kome yayi kyau kuma sai ka gan kaima zaka fita lafiya.

To in zai yi tafiya zuwa wurare gaskiya, akwai hanyoyi da yawa da ina iya bi. Kuma ina iya zuwa ta keke in wajen ba nisa sosai. Wasu lokaci na kuɗi na in taka, kamar idan dai zan fita ne idan yawo cikin anguwa. Ai kagan wannan ai bai buƙatan wani yin kashe kuɗi, kashe kuɗi don mutum ma ya ɗan yi ma inda zai yi tafiya kamar keke ko, ko ya ɗan yi tafiya irin nan. Kuma in wajen yana da ɗan nisa ne, sai mutum ya ɗan nema kuɗi ya shiga mashin ko ya hau keke inda zai ya kai shi inda zai, zai, zai taje. Kuma koda shike zaka ɗan kashe kuɗi amma yaɗon fi arha fiye da shiga mota. To in mutum kuma zai je wajen da zai yana da nisa ne sosai kamar yabar state guda ya shiga wata state ai dole ne ya shiga mota ko bas. So in mutum ya shiga mota ya je, ya biya kuɗin mota, ya shiga mota zai yi tafiyan sa bi dai da irin motan da ka shiga ne. Akwai motocin da gaskiya kuɗinsu ba yawa amma dai kuma za, za, irin zaman da za ka yi a cikin mota ba kaza kaji daɗin shi ba. Idan za a mammanna ku a haɗe ku tare kamar dabbobi. Amma in kana da kuɗi sai ka shiga irin buses ina koda luxurious bus ne. Dogayen nan nan ka shiga inda za ka samu seat na ka kai kaɗai ba da wanda zai dinga matse ka ba. Haka za ka yi tafiyan ka lau. Kuma akwai wani, wani transport means kuma da baida tsada sosai kuma. Shi ne na, na train. Wanda in mutum da jirgin ƙasa in mutum ya shiga kagan kuɗin, kuɗin tafiya ba, bai da yawa kuma yana da sauri. To in kana da kuɗi kuma ka samu izini sai ka shiga jirgin ƙasa ka yi tafiyan ka, ka je inda za ka je. Kuma abun da gaskiya yana da bai, bai da risks. Yana, yana nan ya da safety sosai. Eh kuma masu kuɗi ne suke shiga ko private jet ko aeroplane, jirgin sama su siya, su siya abun nan, su siya ticket su shiga su yi tafiya. In kuma mutumin yana da kuɗi ya siya private jet ne ya shiga sai ya siya private jet na shi. Ya siya private jet na shi, ya siya ya yi ma wanda zai dinga kai shi ya taɗawo da shi kunga ne. To irin abubuwa nan ne ne ke magana. To irin yana yanda mutu. Amma kuma mutanen da kuma in za su yi tafiya sai su shiga ta, ta jirgin ruwa wato ship kenan kuma wancan yana da kyau amma matsalar shi ne, in dai hatsari ta kama. Kun gaskiya da wuya mutum ta fita da rai. Dan ka san ruwa ba abokin kowa bane kuma tana da matsalar ta, na kansa. So dole mutum ya yi hankali da ruwa. Ya san inda, inda zai yi, zai yi tafiya kan ruwa. To yanayin ko hanyoyin da, da nake tafiya da su kenan.

Ina wanke kayakin ne wasu lokaci da yamma in aiki ya yawa zan dawo daga aiki nima lokaci da yamma in wanke kayaki kuma ban iya wanke kayakin nan da yamma sai in jiran sati kamar sa. Wangara abin da na ɗanan da nake wanke kaya nake na.

Albasa abu ne da in ka yanka dole ne ka yi kuka wasu lokacin belle in albasane e mai kyau. Mutanen Kaduna ana cewa suna da albasa mai kyau, mai zafi, wanda in ka yanka, dan kowa ya fara kuka. So, eh, tinda ni mutum ne in albasa na da kyau aka yanka dole ne in yi kuka gaskiya. Ina kuka lokacin da aka yanka albasa. Kuma ana noma albasa, babu zan albasa mai kyau za kagaansu manya-manya mai zafi, su zama purple manya-manya wasu lokaci size nasu kamar lemu, wasu lokaci su fi lemu ma girma. Haka ne, ana yan yanka albasa kuma yanka albasa nan yana sa ni in yi kuka. Kaman ina.

Ba na shan maganin kullum don bai da kyau. Shan maganin kullum zai sa mutum ya yi ciwo kuma zai sa magani ya daina aikin a jikinsa. So bana shan maganin kullum, sai dai lokacin da na yi ciwo ko lokacin da akwai ɗan ciwon kai, sai in da sha ko paracetamol ko panadol inanyi. Amma dai bana shan maganin kullum don bai da kyau. Mai mutum mai ciwo ne yake shan magani. Kuma magani yana da amfaninsa. Ba wai kullum ayi ta shansa ba ne bane. Wai shan magani sosai ba shi zai kawo zaman lafiya ba. Kana shan magani babu ciwo ai kana kawo ma kanka ciwo ne. Kuma lokacin da ciwo zai zo maganin ba za ta yi aiki ba. Shi ya sa na ce bana shan maganin kullum. Bai da kyau mutum ya sha magani kullum ba, ba dalili. In ka sha magani ba dalili gaskiya zai zama maka da matsala. Amma in mutum dai yana da ciwo ne, eh yana iya shan magani bi da prescription da aka ba shi daga asibiti. Amma kuma in ba prescription kana sha kawai da kanka ai bai da kyau, bai da kyau gaskiya. Kuma zai iya kawo wa mutum matsala, matsala da ma magani ma ba za ta ma iya ta, ta, ta, ta kawar da shi ba.

To, inda nike tofa miyo gaskiya, inda dai bi da inda nike ne. In ina gida gaskiya ina tofa miyo cikin toilet ko cikin bathroom. Kuma in na tofa miyo dole ne sai na wanke wajen bo-waje ya zama haske don bi miyo abu ne mai ƙyama. Bai kamata a ce ka tofa miyo inda ka san ba kai kaɗai kake amfani da shi. Kuma ko da kai kaɗai kake amfani da shi, dole ne ka aje shi wajen ya zama haske, ya zama fiyes fiyes. Ka, ka share shi ya zama fiyes fiyes, ya zama waje mai haske. Haka ne ya kamata wajen ya zama. Kuma in kana waje ba ko'ina bane za ka dinga tofa miyo. Ba wasu lokaci za ka dinga tofa miyo a, a daji, a ƙasa ko kuma in ka tofa a ƙasa sai ka rufe shi da ƙasa don irin abun nan abun ƙyama ne bai kamata mutane suna gani ba. Ko kuma a cikin gwata. In ka gan gwata sai ka tofa miyon. Eh, haka ne.

Eh, na taɓa amfani da ruwan rijiya. Gaskiya na taɓa amfani da ruwan rijiya. Lokacin da nike makaranta akwai wajen babu ruwa sosai so munyi amfani da ruwan rijiya sosai. Kuma ruwan ba wai kyau take da shi sosai ba, ba kaman ruwan borehole ba ko ruwan waterboard a'a. Wannan dai ruwan rijiyar bata da wani haske amma dai ana iya manejin ta. Kuma mun saba da ruwan rijiya. Amma yanzu bana amfani da ruwan rijiya. Ina amfani da ruwan borehole ne kuma ina amfani da, da, da, da ruwan waterboard wa'yansu lokaci. Akwai wuta ayi pumping ruwan borehole muyi amfani da shi. Amma gaskiya ruwan rijiya yaɗan yi kwanaki da yawa da na amfani da shi.

To ina shirya ayyuka gaskiya ta tsari, ina shirya ayyuka ta tsari. Ina amfani da abubuwa da yawa, ina shirya ayyukana kaman Google Calendar ina in shirya ayyukan da nake da shi, in sa su dates, in arrange nasu, arrange kwanaki ɗin a calendar, in sa reminders wanda zai tunashadda ni ranar ta kai. Sai kuma ina amfani da su notebook ɗina, notebook app a phone, a wayana in yi abubuwan da nake so na yi ga kowane wata saboda in, in, in, in, in samu structure da zan bi in yi aiki.

Kai, rubutuna gaskiya to, to tana dai ta dai fi na wasu kyau amma gaskiya kyau kyau bawai tana da kyau bane. Don a gaske shine to rubutuna gaskiya bai da kyau. Wasu lokaci tana da kyau wasu lokaci bata da kyau amma indai aka tambaye ni gaskiya rubutuna bai da kyau.